Wace hannu nake amfani da ita? Hannun da nake amfani da ita shine hannu na dama, kasancewar da na taso tun ina yaro ƙarami a gida nake amfani dashi wurin cin abinci da sauran ayyukana, so hannuna na dama yafi ƙarfi akan hannuna na hagu.

Wane launin tawada nake amfani da shi? Ina amfani da launin tawada baƙi, kasancewa kala baƙi ita ce launin da yafi ɗaukar hankali a gurin rubutu. So idan ka yi rubutu da launi baƙi, to zai fi fito fili kuma zai yi kyau sosai, ta yanda duk wanda zai karanta zai ji daɗin karatunsa.

Eh ina da dabbar gida. Ina amfani da kare a gida. Kasancewar kare dabba ce wadda take da ilimi da kuma basira domin kare duk wani baƙo ko wani mugu wanda zai iya shigowa a cikin gida ya cuce ni. Sannan kare yana da sabo ta yadda duk inda kake za ka ga ya bi ka.

Ina amfani da app masu yawa domin saƙonni amma na fi amfani da WhatsApp domin gudanar da saƙonnin da ya shafi ayyukana da kuma iyali na. Saƙo kuma mai nisa, na kan yi amfani da email da kuma abun da ya shafi Facebook don gudanar da ayyukana na kasuwa.

Ina ci da cokali ko hannu? Ban cika amfani da cokali ba sai idan yiyuwar hakan ta kama. Kasancewa abincin da muke ci a kasar Hausa dukansu a mafi yawanci ana amfani da hannu ne, so na fi amfani da hannu akan cokali. Amma cokalin ma nake amfani da shi idan buƙatur hakan ta taso.

Ina yin harsashi lokacin bacci? A'a, ba na harsashi lokacin bacci idan na kwanta. Amma waɗansu lokuta idan na yi aiki na gajiya kuma na kwanta a rigingine, so shi ke sa in yi harsashi lokacin bacci kamar yanda waɗanda muke tare da su suke faɗa mun kasance wata mutum ne wanda yake yana ɗan da jiki kuma ina da matsala ta hawan jini.

Ina duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum, kasancewa ta ma'aikacin gwamnati kuma jami'i a hukumar kula da kiyaye haɗura ta ƙasa. To kullum nakan duba kalanda idan wani al'amari ya faru ko hatsari ne, ko kuma jadawali na wurin aiki, domin a san kowace rana inda za a saka mutane su je su taimaka ma masu ababen hawa da kuma sauran al'umma.

Ina son tufafin auduga ko siliki. Na fi son tufafin auduga a kan na siliki, kasancewata a yankina na Sokoto, Kebbi da Zamfara a arewacin Najeriya. Yanki ne wanda yake da zafi, to siliki yana bamu wahala sosai. To na fi son tufafin auduga a kan na siliki saboda saukin sakawa a jiki.

Ina cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Kasancewar citta tana da sinadari wanda yake taimaka man domin a rage man ciwon hawan jinin da nake da shi. To ina sa citta a abinci ko da yaushe tare da tafarnuwa da albasa da sauran kayan yaji don taimaka ma lafiyan jikina.

Sau nawa nake share ƙura? Adadi da dama. Nakan share ƙura duk lokacin da na ga cewa ɗakina ko kwamfutata ko kuma talabijin nawa sun yi ƙura ko kuma takalmi ko a ɗaki. Nakan share ƙura lokaci zuwa lokaci to babu wani adadi, illa dai iyaka duk lokacin da na ga ƙura to ina share ta. Wannan haka nake gabatar da aikina na share ƙura.

Ina kunna kandir a gida? A ina kunna kandir a gida amma ba ko da yaushe ba. Kasancewar ana samun wuta ta lantarki kuma akwai haske na fitilan wayan hannu sannan wani lokaci kuma ana samun fitilu wayanda suke caji da wutar lantarki. So kandir ana kunna shi idan buƙatar hakan ta tasu.